Ina kake son ciyar da hutu? Ai to irin wannan tambayan dai, to mu dai daya ke daidai ke da shi ke dai ban gane abin da dai kake faɗi sosai ba. Ko abin da dai kake tambaya sosai ba ne. Amma bari in dai an so ta dai a dai ta gefen da fanin da ni na san da cewa kana tambaya kuma na gan ka man kana tambaya. A ina nake son ciyar da hutu? To ka gan hutu kuma ba in da yafi ciyar da hutu sai dai ko gidan hutuwa ko gidan hutawa. Ka gan a gidan hutawa dai kana da abubuwa daban-daban da zaka iya yi kuma a gidan hutawa kana iya shan ruwa ka sha abun da za ka sha, ka ci abun da za ka ci, ka buga abun da za ka buga a yawancin lokaci kuma ma ka sake nema abun da za ka nema. A wa kan ma ka sake kallon abun da za kana son ka kalla. Haka dai rayuwa dai ta yi sauki dai in dai a gidan hutu kake yi. Kagan dai in ka nema koma a ina ne kake, koma wani lungu kake har in dai ka nema wuri mai kyau ka zauna. Ko wani wuri mai daɗi ko wani wuri mai sanyi da dai sanyi dai ba tanan da ƙarfi. In dai ka nema irin wannan wurin yanzu haka ka zauna, ka ce to wannan wurin ne ni nake so in zauna yau in sha abun da zan sha, in ci abun da zan ci, in buga abun da zan buga, in yi abun da zan yi kuma in kalla abun da zan kalla. Kagan da cewa har rana maya ƙare da kai ma baka ma gama abubuwan da ya kamata kayi ba kuma kagan da cewa.

Kana da dabar gidar ka? To ka ga wannan tambayan ma ɗazu na ansa kuma na san na yi maganganu da yawa, na faɗa wasu abubuwa da yawa amma yanzu haka nan ban bi na gane ma abin da nake gani ko abun da ma ana ƙoƙari a laifsafta kuma ban gane ba.

Yaushe kake farkawa kullum? To kaga yan da ya kar farkawa na kullum dai ya, ya ƙarkance a kan wane lokaci na je, na je kwanta wa. In na je na yi kwanta wa da sori to kai kasan dole dai in tashi da sori in dai kuma na je kwanta wa da laiti kuma kasan dole kuma in tashi da laiti. To kagan dai yanzu haka dai zaka gwammace a kan wane lokaci na tashi, wane lokaci na yi bacci. Mene ka yi kamin na yi bacci? Kuma kaga abubuwan da nake yi dabam dabam kamin yi baccin nan. Kaga wataƙila in siya dahuwa ko kuma in siya dannawa ko kuma in siya wani abu. Aikin dai dai ma ba barin yayi lifsas, lifstas, lifta, liftaftasu duka ba. To kagan dai kuma dama yayi liftaftasu duka ba. To kuma kaga akwai damuwa. Shi yi sa dai dai an dai ran faɗi gaskiya dai yakan na yi dai dai akan wane lokaci na je kwanta wa. In dai na iya tashiwa dai ƙarfe shida, ƙarfe bakwai, ƙarfe takwas, ƙarfe tara ko ƙarfe sha ɗaya. To kaga in dai ka tashi bacci sha ɗaya, ku kai ma naka tambaye kanka mene ka siya kake yi a wancan godun. Meyasa ka yi bacci da sori haka kuma meyasa wani abu dai aka yi, da aka yi tunani dai ka ce to. Ko kuma meyasa irin wannan abun ya faru mun da har ka yi bacci zuwa irin wannan lokacin. To kagan dai wancan ma ya zama damuwa. Shi yi sa dai in dai ba ka, da sara dai ma ba ka tambaye ni ba dai ni bari in gaya maka. Ba han taɓa bacci ya wuce ƙarfe goma ko ƙarfe sha ɗaya. Har in na yi bacci ya fi haka tona fara wancan baccin da safan can.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Ai irin wannan tambayan ma har dariya ta sa ni wallahi. To wacce iri tambaya ne ka tambaye ni haka nan da kai kana jin muryana kullum kana tunani me ya yayi ke muryana yake. Ai muryana da ƙarfi take. Daga nan ma nai magana ma har sai a baki hanya ka ji yanzu haka. Ai ma mutane da dama masu su ce ma ka dawo ta nan gefen, ka dawo ta nan azinin, ka dawo ta nan aikin, ka dawo ta nan abubuwan da kake yi ma ka canja har ka gaba kiɗaya don me yasa? Don muryanka don dai dai wannan muryan dai raka ci kasuwa. Amma dai kuma a hakan dai ƙasan dai ba ƙaton muryar ba ne. Muryana dai ba a hankali ba dai kuma muryana dai kuma bayi ƙarfi dai lokacin da banso yi ƙarfi. Ai ma a hakan ai maras yi ma ka yi tunani. A ta yi wancan kwankwancen lokacin man da kai raka so ka ji muryana ta yi ƙarfi kuma ransu in yi maka kuma ran yi maka maganan gaya maka abun da dai bani son ko waye ji a takefe. To ka gan ma ko kai da nake faɗa maka ma dai riwu ya. Eh wuya kaima kagane abinda nake faɗa. Shi yasa ma ka gan wasu lokaci dai in dain dai nake kan magana kuma ka gan abun na yake ƙanƙama muryana kuma dai da dama kuma ya zo ya gane da cewa to ƙirgawa nake yi. To ka gani da cewa kuma ya gani da cewa ba bani magana da muryana ba da ƙarfi take ba. Kuma ba bani magana da kyau mai take yi ba tana mun notification ba. Tana yin mun sako ma ta tora mun sako ta ce wai to ka gan dai yanzu muryanka taso ka. Kuma yanzu aka bani jin muryanka kuma yanzu aka yi haka ma ta ka gane ka gyara muryarka. To ka gan indai aka mun sako haka dai kuma sai ni gyara. Kuma inna gyara kuma ka gan sai ni ma tayi mun dadi don na san da cewa yanzu haka nan dai abun da dai nake yi dai abu mai mawanci ne.

Ai to, kaga irin wannan tambayan ne da ka tambaya dai zamani ya canja, abubuwa sun canja, abubuwa daban da wani dama ma nake nufi ma kana tunanin ma yanzu haka wallahi sun canja. Inde kana tunanin fanka a, a rufin ɗaki to kai kagan fanka ma yanzu a rufin ɗaki ma ai ta zama old school. Wye zai ɗauka fanka yanzu haka wai yana gina gida ko yana gina ɗan bungalow sa kuma mutum mandare yace ya samu ɗan nera sa ya ce to yanzu haka ni abun da nake so in yi da wannan kuɗin sai dai ko in muyi gida in gina gida sai kuma a zo a cewa wai wannan mutumin yayi ginin wannan gidan sai kuma a hakan bayan ginin wannan gidan sai a zo a jima da cewa ma yazo ya sa fanka a rufin ɗaki. To kai kagan baida kyau haka kuma abun da dai yanzu ake yayin shi dai ana yayin AC ne sosai fidda fid. Inde ma ya cancanci ma ya cewa ma baka abun baka da wani abu kuma a ce ma baka da kuɗin da dai za ka sa shi fanka. Ai to ma ya kamata a ce kana da kuɗin da za ka siya shi inda ake kiranta standing fan. To kaga waccan din standing fan tana nan bisa bisa iri iri. Akwai ƙarama, akwai mai binsa, akwai mai binsa, akwai mai binsa sai kuma akwai mai binsa. Har ma indai kana son ƙatoto ne ma to akwai. Har ma, ma bazaima ƙarya ba ma akwai wata lokacin da na gan wata fanka, waccannin fankan tana da wuta, waccannin fankan tana da ƙarfi, tana juyewa, tana hura iska dai fidda fidda yi bari gaya ma. Kuma wannan fankan dai duk kalan wutar da, wutar da kake so ka sa. Inde wa kana son ka sa wannan kalar wutan akan fankan nan ne, ko kana son ja, ko kana son blue, ko kana son green, ko kana son wane kala ne kana so kana san ma wadannan ƙalolin masu shiga cikin juna su kaga ne? Kana so wannan kalolin masu mix da junan su ma damma me yasa? Dan masu ba da wani kala daban ma wallahi duk kana so ra ka samu.

Wane lokaci kake wanke kayaki? Ai wannan tambayi ne ban san koma ya zan fara amsa ba ne. Domin dai yawancin lokaci ne wanke kayaki dai yake, yake nan bisa ga lokacin da nake samu lokaci ne. Ban san koka gane abun da nake faɗa ba. To ka gan dai a kan da yake yanzu haka in dai kana son ka yi wanki kuma ka san da cewa kayayyakinka suna da yawa. To ka gani sai dai ko ka fara wanke shi ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya, ɗaya. Bai ma ko gwammaci ko yaya zaka yi ba dai amma dai kai san da cewa inbaka wanke shi a ɗaya ɗaya ba. Za ka wanke shi a biyu, biyu, uku, uku ko huɗu, huɗu dai. Kan da dai, kan da ya fi maka sauƙi dai har kamin dai waɗannan kayakin su ƙare. Amma dai kuma ka ga har idan bai yi maka sauƙi a wancan gefen ba ko kuma ka gan da cewa dai ya fi maka daɗi dai ka yi ba duka kayakin ka a lokaci ɗaya ka zo ka zuba su a wurin guga, ka guga su kaf kuma ka je ka ajiye su. To ka gan dai wancen ya rage naka ne. Amma dai ni yanzu haka dai na san a ƙarɓi na, a ƙarfi na yanzu haka. Har idan na ce dai nake so in yi wanki duka kayaki na a lokaci ɗaya. Ba kama, ba ƙaramin ko sarmin da baya take ba. Baya na ma sai in ji ma tayi hukuk kuma ta yi tsami. San, san wanke. In sun guna, in sun guna har baya ma ta ki mikewa, ko kuma inyi ta guga, inyi ta guga ma har sai abu ciwo ma ta fitar mun a hannu. Amma in dai ba ciwo ba, ko kuma ba wani abu dai ya fita ma hannu ba. Ni ban gwammaci ma ina wanki ma son ɗaya a shekara ɗaya ba ko kuma ina wanke son ɗaya a sati barkate ba kaga ne? Amma ace ma a cikin wacce wata biyu ma ka yi, ka yi, ka yi, ka yi. Me aƙe ƙerensa. Ka yi wanka, a amma ba wanka ba. Ka yi, ka yi, mai ma, mai ma a ƙeƙerensa ne. Ka yi wanka, no ba ma wanka ba. Ka yi wanki. In dai ka gan dai ka yi wanki son ɗaya a sati biyu to ka, a wata biyu to ka gan ya zama wani abu da ban ke nan. In ba wani abu da mun ko ta wani gefe ba dai abu mai daɗi ne. To ka gan dai yanzu haka dai amma dai abin da zai yi fi daɗi shi ne gwammaci abin da ta fi sauƙi. Shi ne in dai kana wanki kuma ka gan kana wankin nan yanzu hakan nan kana wanki ɗaya, ɗaya. Yau ka wanke ɗaya, gobe ka wanke biyu, jibi ka wanke uku, gata ka wanke huɗu. Ka gan dai kana ragewa. Kamun dai ma wancan sati ya ƙare ma ka gamma ka yi wanke kayakin ka gaba ki ɗaya ma a ƙare.

Wani aikin gida, aikin gida kake yi kullum? Ai wannan tambaya ma yanzu haka dai rakar ka tambaye ni gaskiya. Ban sauko yaren fara amsa bane domin gaskiyar magana shine ba. Wallahi ina aikin gida kullum da kullum da kullum, indai na tashi ko kuma ace na kwanta na tashi. Ai aikin gida ma ban isa in guje sa ba. Domin aikin gida ma na cikin abubuwan da nake yi kullum, don ni da karan kai na inji ma da cewa a rana na ma naji nayi abubuwan masu amfani. Haka ko gyaran gwadon da nayi ina jin kamar nayi abu mai amfani. To dai sai ka ji ba da cewa ba gyaran gwado kaɗai nayi ba. A haka ma, a haka ma na gyara gado. A haka ma, a haka ma sai a ji wai nashara. A haka ma, a haka ma sai a ji da cewa nayi mopping. A haka kuma ana zama a cikin hakan ma sai a ji a cewa mayana wanke kwanika. A haka ma, a haka ma sai a ji wai nayi cleaning na komai, na share komai da komai, na tace komai da komai. A haka ma, a haka ma sai a jima da cewa ma naji na ƙare makaranta nayi koyan wannan abubuwan. A haka ma, a haka ma sai a ce ma ka zo ka jima da cewa na wanke kayayyaki, na wanke komai. A haka ma ina share kafeti. A haka ma nayi manyan abubuwan man da na san da cewa wunsu lokaci ma baran ma iya yi ba. To ka gani da cewa indai ka samu kana yin wannan aikin gida kullum, ka wanke takalman ka, ka wanke hulunan ka, ka wanke wandunan ka, ka wanke rigunar ka, ka wanke singileti da su boxers naka, ka wanke ma duk abun da ma ka san da cewa naka ne. To ka gani da cewa in ka wanke irin wannan abubuwan masu kama kansu ma daban suke zuwa. Amma dai in ka tambaye ni aikin da nake yi kullum to bari in list ta maka wunsu daga cikin da yawa. To ka gani dai ina wanki, to ka gani dai ina gyara gado, to ka gani dai ina shara, to kuma ka gani da cewa ina wanke wanke kuma a haka ma ka ga ina yin sabuwa da yawa, ina dafa abinci. A haka ma ina aski kuma da yake ma aski ma ba aikin gida ba mayaka gani sashe ma sakinsa. Na ware labarin mata zama daban kuma ta zama mai biya.

Yaya abokantakar ku da abokan aiki? Ai, ka ga wannan tambayan ma ya sa ni dariya. Me ya sa? Wai yaga abun shine, bai ma bere abun ma ne shi yake shine, barakai barakai tambaya na me ya sa na yi irin wannan dariyar ba. Dan me ya sa? Ai kagan dai da abokan dankan takarre a wurin aiki dai yana nan bisa bisa. Akwai wanda kana ina kwana, ina kwana, ina wuni, ina wuni, ina ini, ina ini, Allah ya tashi mu, Allah ya tashi mu da su. Akwai wanda kuma zakan kana ina kwana ya kake, ina wuni ya kake, ina ini ya kake, Allah ya tashi mu saf saf da su. Akwai wanda kuma kagan da cewa yanzu ma ka gan sai ka ce ma kai waye ne? To ma bari in gaya maka ma, Allah ya tashe mu ba. In ka so ma, karka yi bacci da kyau. To kagan wa'innan ma wani irin mutum ne. To kagan yanzu dai in dai har aka hada irin wa'innan mutane ne, suna wuya haduwa, ni baran yi karya ba. To kagan dai, to in dai kana da akwai akwai wasu in kuma idan ka iya ka samu irin su, hakan dankan takan kuma ya yi kusa. A hakan ma kagan ma kana, kana ibo wusu abubuwan ma ko kuma kana riban wasu abun da ba ka taɓa sa zamani da cewa kai raka ribe su ba. Me ya sa? Domin ma a haka kai ma da haka ce ma kun yi hadu ma. Kagan da cewa abun ma sai tayi click. A hakan ma sai kuka gane ma juna. A hakan ma sai aka, ake so. To kakan abubuwan dai kuma kagan sun yi yawa. A wani abokan taka dai a nawa dai, a wurin abo da abokan aiki, gaskiya na san da cewa ban da kowa a zuciya. Kuma in dan yanzu haka dai nake yi abu dai nake yi y aɓ bu daga cikin zuciya na dinnan ne inna san da cewa dai in ma ta tafi wani gefe daban, wallahi to ba laifi na ba ne.